A'a, ni ba na kunna candle. Abun da ya sa ba na kunna candle shine yasa ina da NEPA kullum 24/7 amma illin ga sati suna dauke shi so biyu ko so uku. Idan sun dauke shi sai in tada generator ko solar. Shi yasa ba na kunna candle.

Ina jagorantar mutanena ta hanyar idan an fito ƙarfe takwas za a koma, ƙarfe takwas na safe za a koma gida ƙarfe takwas na dare. Ina jagorantar su ta hanyar in basu kuɗin abinci idan an yi aiki kuma in samu kuɗin sallama in basu.

Inda nake cin abinci a wurin aikina shine idan na fito da safe zan je gidan abinci in ci abinci, da rana kuma akwai wata yaliya da nake zuwa guninta sai in siya abinci na in ci eh, da daddare kuma idan zanyo gida sai bida nan inci.

A'a ni bana yin aiki bayan lokaci. Abun da ya sa bana aiki bayan lokaci, dandali yayi sai na je gida na kan kwamfuta amma idan da rana ne zan yi aiki, in yi aiki har sai na gaji. Da dare ya yi sai inje gida in huta in samu inyi kwana yadda zan samu fitowa da safe.

Ni dai na fi so na zauna a birni. Abin da ya sa na fi so na zauna a birni shine birni tafi kayan wayewa kuma tafi manyan mutane wa'yanda za su kawo ma aiki. I takoƙauye babu motocin da za a kawo ma aiki balle harka samu kuɗi da yawa da yawa.

Ina kallon waya ta, ki ma nin sa'o'i biyar zuwa uku. Abun da ya sa nake kallon waya ta kimanin sa'o'i biyar zuwa uku, saboda tsawon sa'o'in ina zuwa ina bakin aiki ne, kuma idan ina bakin aiki bana aiki da waya ta.

Kayan aikin da nake amfani da su sune sufanu. Sufanu kuma kala kala ne, suna da yawa. Yana amfani kamar da sha ɗaya, sha biyu, ina amfani da sha bakwai, sha huɗu, sha biyar, sha shida amma na fi amfani da sha huɗu sha uku. Abin da ya sa motocin yanzu gaba ɗaya notit ɗin su sunfi zuwa da sha huɗu sha uku.

Ni ba na jin komi a ranar biyan albashi. Abin da ya sa ba na jin komi, ba na jin nishaɗi, ba na jin daɗi, ba na jin ɓacin rai shine kawai ni ba na amsa albashi. Na fi dogara da aikina na hannu idan na je in samo dubu ɗaya, dubu goma ya fi mun.

Eh kwane kwane zan iya tuƙa mota amma kafin na iya tuƙa mota na sha wahala sosai dan na wahala sosai saboda abun daya sani iya tuƙa mota saboda aikin da nike yi dole sai an hau mota sannan a san matsalal ta kafin ayi gyara.

Eh, kwarai ko niko ka lullubewa da balgu. Abin da yasa nake lullubewa da balgu shine ɗakina akwai fanka kuma akwai AC. Dole zan lullube da balgu, in ba haka ba sanyi zai kama ni kuma zan yi mola in yi zazzaɓi. Mai zapi shine sa nake kiyayewa in lullube da balgu.

Ina aiki da sabulun dudu osun. Abunda ya sa nake amfani da sabulun dudu osun shine idon na yi wanka da shi sai in ji jiki na na ƙamshi yana bani annashuwa ga gyara fata, ga gyara fata, ga kyaun fata sai ka ji jikinka na ƙamshi shi ya sa kawai nake amfani da shi.

A'a, ba na amfani da kunnen waya. Abun da ya sa ba na amfani da shi, saboda aikin da nake yi na hannu, ba dole sai na yi amfani da shi ba domin kiyayewa da tsaftacewa kawai. Saboda idan ban, idan na yi amfani da shi zai iya bani matsala ta kowacce hanya.

Ina amfani da manhajar facebook, domin yaɗa labarai da sakonni ga ƴan uwana da abokan arziki, kuma ina amfani da manhajar tiktok domin kallo in yi nishaɗi in ba wa abokaina labari dan nishaɗi.

Launin labule na baƙaƙe ne, abun da ya sa na sa baƙaƙe domin falin fenti gare ni, amma na so samu. Na fi son na sa dark, na fi son na sa ruwan omo, abun da ya sa na fi son ruwan omo fenti na fari ne zai fi ɗauka ya haskaka ɗakin.

Su biyu ne ke tsarkake gidanmu daga safe sai in tsarkake. Ina fita gida kuma na dawo da dare sai bara tsarkake. Amma da su samu ne ya zama na su uku ko hudu. Amma tun da ban samu haka ba sai na lalaba da su biyu.